A gaskiya a'a, bana son gurare masu hayaniya. Kware da gaske. Dalili na kwana cewa haka shine gurare masu hayaniya, gurare ne da zaka tarar da mutane ne marasa kamun kai da rashin sanin ya kamata. Shi ya sa bana son gurare masu hayaniya. Saboda gurare masu hayaniya suna ɗaya daga cikin guraren da in ka je gurin ba za ka samu natsuwa da za ka gabatar da aikin ka cikin kwanciyar hankali ba. Abin da ya sa na ce bana son guri mai hayaniya shine in ka je guri mai hayaniya ba ka da lokacin da za ka samu ka natsu ka gabatar da wani muhimmin aiki wanda yake buƙatar natsuwa da tunani kafin a aiwatar da shi. Shi ya sa nake gudu, nake gudun duk wani guri mai hayaniya musamman lokacin da zan gabatar da dukkan wani aiki da yake bukata, sai da na nemi wani guri musamman na je na gudanar da wannan aiki. Wanda guri ne ba mai hayaniya ba saboda natsuwa takan zuwa mun duk lokacin da na guji guri mai hayaniya nake kokarin gabatar da wani aiki. Amma in a guri mai hayaniya ne, hayaniya ba za ta bari na gudanar da wannan aiki yadda ya kamata ba. Shi ya sa bana yin abu a guri mai hayaniya.

A gaskiya ina iya nisan tafiya a ƙafa aƙalla A kulli yaumin a kowacce rana tafiyar kilomita, ah, biyar zuwa kilomita goma wato tafiyar kilomita dubu ɗari kenan a kowace rana. Nakan iya tafiya a ƙafa na wannan tsawon lokacin. Wannan tafiya ina yin ta ne a ƙafa. Dalilin shine ina motsa jiki saboda tafiya a wannan ƙafa yana bani damar in motsa jiki, in ware dukkan wasu gaɓoɓi da ke jikina, su jini ya dinga zagayawa ta ciki har in cimma gaci. Wannan dalili ya sa nake yawan motsa tafiya. Nake tafiya a ƙasa ta wannan nisa. Nakan iya tafiyar nisan kilomita biyar zuwa goma a kullum, kowace rana.

To, gaskiya ni dai ba na tauna goro. Dalili na uku na cewa ba na tauna goro shine ni a gaskiya ba tsoho bane, wanda sanin kanmu ne cewa tsofi ne suke tauna goro kuma su ne suke cin goro saboda yana ƙara musu ƙarsashi a jikinsu, yana ƙara mayar da su sijesu da saurin jini a jikinsu. Sannan kuma dalili na biyu, masu amfani da goro wajen aa drug abuse. Ni bana ɗaya daga cikin wanda suke amfani da goro wajen ƙwaya. A wannan gaskiya yake na. Wannan yake tabbatar da cewa ta kowane ɓangare bana ma'amala da goro, bani da wani haɗi da goro, bana cin goro. Shi yasa nake tabbatarwa da cewa ni ba ma'abocin goro bane kuma bana tauna goro saboda wata manufa ta tsufa ko kuma ma-manufa ta buguwa. Wannan yake tabbatar da cewa ni bana cin goro ta kowane ɓangare na sigar rayuwa kuma bana tauna shi saboda na ji daɗi ko kuma saboda na bugu ko wani abu makamancin haka.

A gaskiya ni na fi son tuwo akan shinkafa. Dalili na na faɗar hakan kuwa shine, ah, abin da ya sa na zaɓi tuwo akan shinkafa dalilai ne biyu zuwa uku. Dalili na farko, abin da ya sa na zaɓi tuwo akan shinkafa shine, wato shi tuwo yana haɗe da wasu sinadarai da suke taimakawa jikin ɗan adam wajen ƙara ƙarsashi da kuma lafiya. Saboda a jiki akwai kayan ganye da aka sa a cikin wannan miya daban daban, tasigogi daban daban wanda akwai bitamin C a ciki, wasu bitamin A, wasu kuma akwai furotin wanda wannan ya tabbatar mana da cewa sukan ƙara ƙarfin jiki da lafiya a cikin ɗan adam fiye da shinkafa wadda bata da wannan ganyeyyaki. Dalili na biyu, tuwo a wurina gaskiya ya fi ɗanɗano mai daɗi fiye da shinkafa ƙwarai da gaske. A wurina tuwo ya fi shinkafa ɗanɗano mai daɗi a baki sannan kuma a ciki da amfani. Wannan dalilin yake sa na zaɓi tuwo, a, na fifita tuwo akan shinkafa saboda ni dai a wurina tuwo gaskiya ya fi shinkafa komai tasigar daɗi ko kuma tasigar amfani a jikin ɗan adam.

To, a yadda nake ajiye takardun aiki, tsari ne mataki-mataki, daga mataki na ɗaya har zuwa mataki na uku. Mataki na farko yadda nake ajiye takardun aiki a wurin aikina shine mataki na farko, ina ajiye takardun aiki, ah, matakin farko akan teburin da nake aiki. Wato sune wannan takardu na mataki farko wanda a kowane lokaci nakan iya aiki akansu. Sannan kuma takardu na mataki na biyu sune takardun da nake sanya su a cikin loka, kan lokan wannan benci da nake aiki a kai. Wato sune wanda wanda nake aiki da, nake aiki akansu ba kullun da kullun ba, na sa'i da sa'i. Sannan kuma takardu na mataki na uku sune, na? E, takardu na mataki na uku sune takardun da nake ajiyewa, nake tahowa da su gida domin ƙarasa aikinsa a gida wanda aikinsu ba zai gamu ba a gurin aiki, dole sai an haɗa da zuwa gida da su a gabatar da aiki da su. Wannan shine yadda nake ajiye takardu aiki a wajen aiki sannan ma har da gida.

To, ni dai ina cin abincin rana na kowacce rana daga misalin karfe daya rabi na kowacce rana zuwa karfe biyu Me dalilin cewa ta haka? Dalilin shine, ah, a gurin aiki muke cin abincin rana wanda ana bamu damar cin wannan abincin rana ne daga misalin karfe daya da rabi zuwa karfe biyu wato akan bamu minti talatin domin mu gudanar da cin abincin rana a wannan guri. Mu kan ci abincin rana ne a ofishi tare da abokan aiki wanda kowa akan kawo mai nasa a take away ko a plate da ruwa ya ci abincin ranansa cikin kwanciyar hankali ba tare da wata takura ba.

To a gaskiya a kullum ina iya kallon madubi sau biyar zuwa sau huɗu. Na farko da zarar na tashi daga safe, nakan yi ƙoƙari na duba kaina a madubi naga yaya al'amura nake tafiya. Nakan duba kaina a madubi naga cewa shin nayi kyau, na fito a yadda yake mata ko kuma dai a'a. Sannan kuma bayan nayi wanka nakan duba madubi naga irin shigar da nayi. Shigar da nayi ta dace da ni, kayan yayi min kyau, nayi fes fes a bu na ko kuwa. Bayan naje gurin aiki nakan ƙara duba madubi saboda na tabbatar da cewa wannan wanka da nayi a gida har zuwa gurin aiki bai ɓaci ba. Na duba madubi sau uku a wannan lokacin. Bayan nan kuma bayan na tashi daga, ah, gurin aiki kafin na dawo gida nakan ƙara duba madubi na tabbatar da cewa na dawo sab sab gida ba tare da wani abu ya faru da ni ba. Shine dalilin wannan duba madubi. Bayan na dawo gida, na canja kaya daga gurin aiki na sa kayan gida, nakan yi ƙoƙari na ƙara duba madubi na gani ya wannan kaya suka mun sun yi min kyau ko kuwa dai a'a.

To a gaskiya nidai abinda nake tunawa na yarinta shine bazan taba mantawa ba. Akwai lokacin da ina yaro ɗan aji shida a makarantar firamare, wani abu ya faru da ni wanda ba zan taɓa manta wa ba daga yarinta ta. Saboda abin da ya faru lokacin yana da matuƙar ɗaukar hankali wanda ba zan taɓa iya manta shi ba ko da bayan girma na sosai da sosai har tsufa na. Abin da ya faru a wannan lokaci da ba zan manta ba shine, lokacin ina ɗan aji shida, akwai lokacin da wata mata ta yi yunƙurin sace ni ta seda ni. Wanda addu'ar iyaye na da kuma Allah ne ya cece ni daga wannan hannun mata. Ta yi yunƙurin sace ni har ta jefa ni a cikin buhu, ta tafi da ni, ta ɗauke ni daga garin mu zuwa wani gari. Ana ta nema na, ni kuma ta shaƙa mun hodar ibilis ban san inda nake ba. Har ta je za a seda ni, har an yi ciniki na an tafi da ni. 'Yan sanda ana bincike, an sa ni a cikin buhu 'yan sanda suka tare wanda ya siye ya saye ni. Ana caja buhun nan aka gan ni, aka kama wanda ya saye ni nan. Wannan abin ba zan taɓa manta shi ba tun daga yarinta ta har zuwa girma na.

To a gaskiya nakan karbi kira a aiki sau biyu zuwa har sau biyar a kowace rana. Nakan karbi kira daga wurin manaja wato ogan mu a gurin aiki, da zaran munje gurin aiki. Yakan yi ƙoƙari ya kira ni sau uku zuwa sau huɗu a kowace rana saboda na gabatar mai da wasu muhimman ayyuka, wanda ni ƙaɗai zan gabatar a matsayina na sakatarensa. Sannan kuma nakan karbi kira daga gurin customers ɗinmu wanda suke nema wato manaja wanda sai dai su tuntuɓe ni ta ɓangarena, na gabatar musu da wannan saƙo nasu zuwa gurin manaja. Ta wannan dalili nakan iya karɓar kira sau huɗu zuwa sau biyar har sama da haka a kowace rana. A kullum kenan, a kullu yaumin nakan karɓi kira sau huɗu zuwa sau biyar a kowace rana. Wannan haka yake.

Eh ƙwarai da gaske. Nakan yi ƙoƙari na kulle ƙofa a kullum, a kuma ko wanne lokaci. Babu safiya, babu rana, babu dare. A kowane lokaci, nakan yi ƙoƙari na garƙame ƙofa ta, wato na kulle ta da ɗan kwaɗo saboda dalilai kamar haka. Dalili na farko, rufe ƙofa allo yayinda kake cikin gida ko zaka fita abune mai kyau sannan kuma abune da aka tabbatar da cewa hakan shi ya kamata. Dalili kuwa na biyu shine, nakan kulle ƙofa ta ne saboda, ah, ɓarayi. Nakan kulle ƙofa ta saboda na kiyaye kaina daga ɓarayi. A duk lokacin da aka ce ka bar ƙofa a buɗe, to kana cikin barazanar ɓarayi sukan iya shigowa cikin gidanka, suyi ma sata wanda ba ka tsammance ta ba. Sai sa a duk lokacin da na shiga gida ko kuma zan fita, nakan yi ƙoƙari na kulle ƙofa ta kirrib, ba tare da na bar ta a buɗe ba. Saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci da kare lafiya da kuma dukiyar da take cikin wannan gida. Saboda in ka kulle ɓarayi ba za su samu daman shigowa ba, har su iya cutar da kai ko kuma su iya illatar da dukiyarka da take cikin wannan gida.

To, a gaskiya, nidai yadda nake magana da abokan ciniki. A'a, hanya ce mai sauƙi sannan kuma mafi inganci, mafi a'ala ta yadda ya kamata a magana da abokan cinikayya. Na farko, duk lokacin da za mu yi magana da abokan cinikayya, na kan yi ƙoƙari na kiyaye harshe na daga faɗar wata kalma da ba ta dace ba ko kuma za ta iya cutar da abokin kasuwanci na zai ji ɗaci ko kuma zai ji rashin daɗi a yayin da na faɗe ta. Na kan kiyaye harshe na daga faɗin munanan kalamai a yayin da muke tattaunawa da abokan cinikayya. Sannan kuma na kan yi ƙoƙari na faɗi kalamai masu daɗi da sanyaya zuciya a yayin da muke ma'amala da abokan cinikayya wajen da za mu yi ciniki. Sannan kuma na kan ƙara ƙarfafa musu gwiwa da kwantar musu da hankali da inga-- akan ingancin wannan kaya, namu da za mu siyar musu saboda su samu natsuwa da kwanciyar hankali da shi. Wannan yake taimakawa duk lokacin da aka samu haka, mu kan samu cini– cinikayyar kasuwanci mai ɗorewa kuma mai ƙarfin gaske tsakaninmu da wannan abokan cinikayyar kasuwancin.

To, da farko dai abin da nake yi yayin da na kamu da mura shine, a dai lokacin da na kamu da mura nakan yi ƙoƙari farko na fara zuwa na ziyarci asibiti domin na bi layi na ga likita. In na je asibiti, na kan yanke katin ganin likita, na jira har layi na ya zo wanda za'a bani damar na je na ga likita, ya je ya duba ni, ya ga ainihin abin da ke damu na kan na je na sha magani ba tare da amincewar likita ba. To, bayan nan likita ya duba ni, ya ba ni maganunuwa, na kan yi ƙoƙari na je na sayi wannan maganunuwa da yadda ya rubuta mun su don dinga sha. Nakan shasu a yadda aka tsaramin saboda in kare kaina daga wannan mura. Bayan na sha wannan magani, sannan kuma na kan nemi maganunuwan gargajiya da suke maganin mura wanda, ah, eh, wanda suke maganin mura masu inganci. Na haɗa guda biyu kowanne na dinga amfani da su har Allah ya kawo sauƙin wannan murar da take damu na, ah, yayin wannan lokaci.

To, a gaskiya lokacin da nake zuwa kasuwa lokaci ne musamman da na riga da na tsara shi wanda a sati duk sau ɗaya nake zuwa kasuwa. Wanda na riga da na tsara cewar a dukkan ƙarshen mako wato ranar Asabar na kan ziyarci kasuwa domin na samu na gabatar da siyayya ta da ta kamata na yi a wannan kasuwa. Ina ziyartar kasuwa ne ranar Asabar na ko wanne ƙarshen mako domin siyayya kamar haka. Na farko na kan ziyarci kasuwa duk lokacin da nake buƙatar kayan sawa saboda na je na siyo kayan sawa a kasuwa wanda suka dace da ni irin su wando, riga da takalmi da sauransu. Sannan na kan ziyarci kasuwa lokacin da nake buƙatar kayan abinci na ya kusa ƙarewa nakan buƙatar na siyo. Nakan ziyarci kasuwa domin na je na siyo wannan kayan abinci misali irin su shinkafa, su taliya su wake. Sannan kuma da kayan haɗin miya irin su kayan miya, attaruhu, tattasai da tumaturi da albasa da sauransu. Sannan kuma na kan ziyarci kasuwa saboda na ga yadda kasuwanci yake gudana da farashin kaya a wannan lokaci ba tare da na je siyayyar komai ba.

Eh ƙwarai da gaske, ina zama kan gwiwa sosai da sosai. Dalili na ko nayin hakan shine, zama kan gwiwa yana taimaka min ƙwarai da gaske, wajen mike ƙafafu na, sannan kuma da jin abu, sannan kuma da motsa jiki yadda ya kamata a wannan yanayi da ake ciki, na buƙatar motsa jiki ko mike ƙafa. Dalili shine, duk lokacin da na zauna akan gwiwa, nakan samu nishaɗi, nutsuwa da farin ciki na al'akanai mai himma da yake shiga cikin jikina yayinda nake wannan mike, nake zama akan gwiwa. Ta wannan dalili nake ganin, zama akan gwiwa yana da matuƙar mahimmanci ga lafiya ɗan adam, saboda yakan ƙara kuzari a jikin ɗan adam, da kuma lafiyar ɗan adam gaba ki ɗaya ta rayuwarsa.

A gaskiya, abin da ke ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine, a, magabatanmu da suka gabace mu a wannan aiki. Ƙwarai dagaske suna ɗaya daga cikin wanda suke ba mu ƙwarin gwiwa sosai da sosai. Sannan kuma su ne suke tallafa mana a duk lokacin da muka so za mu fanɗare daga kan hanya ta wannan aiki. Sukan ɗora mu a kan hanyar da ta kamata saboda ɗorewar ci gaban aikin mu da kuma rayuwar mu gaba ɗaya. Sannan abu na biyu da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine, a, gani yadda al'amuran rayuwa ke tafiya. Mukan yi aiki cikin gaskiya da riƙon amana. Wannan yake ƙara mana ƙarfin gwiwa da ƙaimi wajen ƙara himma a kan wannan aiki da ƙwarin gwiwa. Saboda gaskiya da riƙon amanar da muka yi da wannan aiki muna jin daɗinsa sosai da sosai. Sannan kuma abu na uku da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa a gurin aiki shine albashi mai gwaɓi. Saboda albashi mai gwaɓi wani, a, wani yanki ne da ake ba mu wanda muke jin daɗinsa matuka sosai da sosai a gurin aiki.

Eh ƙwarai dagaske ina biyan kuɗi ta waya sosai sosai saboda biyan kuɗi ta waya hanya zamani ce ta biyan kuɗi da ta zo a zamanance wanda zaka iya biyan kuɗi kana zaune a gida da wayar hannunka ba tare da kaje kasuwa ko kuma kaje gurin wani domin ya biya ma kuɗi ta waya or POS ba. Hanya ce ta zamani da ta zo da ake biyan kuɗi ta waya a cikin sauƙaƙe a cikin kwanciyar hankali ba tare da wata fargaba cewa in ka tura kuɗin ba zai je ba ko kuma ba zai isa inda ake buƙata ba. Ƙwarai dagaske na iya tura kuɗi ta waya wanda na koyi shine tun an koya mana a makaranta a cikin dabaru na zamani na yadda ake tafiyar da al'amura na yau da kullum. A lokacin aka koya mana yadda ake tura kuɗi da biyan kuɗi ta waya acikin kwanciyar hankali a sauƙaƙe ba tare da wata fargaba ta wannan kuɗi naka zai iya salwanta ba.

To, a gaskiya launin da bango gidanmu suke shine launuka ne guda uku. Na farko, da zaran ka shigo cikin gida, launi ne na wato ruwan ƙasa wanda ake ce wa ruwan toka. Launin gininmu in ka shigo gida, launi ne na ruwan toka gaba ɗaya jikin bango saboda yakan hana bango ya yi datti sosai in aka sa wannan launi daga wajen gida. Sannan kuma da zaran ka shigo cikin gida, ɓangaren sudanin suna ne, ɓangare ne da aka yi mai launuka iri biyu wato fari da kore a haɗe. Aka haɗa su suka ba da wata kala mai matuƙar kyan gaske yadda ya kamata. Sai kuma ɓangare na uku na cikin gida shine ɓangaren in ka shiga cikin ɗakuna wato falo, uwarɗaki da sauran ɗakuna na cikin gida. Launi ne na fari fat a jikin launi saboda farin launi yana da matuƙar kyau. Sannan kuma yakan hana sauran woji shiga cikin wannan ɗaki da sauran dukkan wasu ƙwari masu cutarwa. Wannan launin fari kenan.

To, gaskiya haka yake. Ina kokari ina riƙe lema lokacin ruwa, saboda riƙe lema lokacin ruwa tana taimakawa ƙwarai da gaske wajen kare ka daga, ah, jikewa ta wannan ruwan sama da ake yi a wannan lokaci. Shi yasa nake amfani da lema wajen kare kaina daga wannan ruwa da ake yi na sama, domin tana taimakawa ƙwarai da gaske wajen karewa, ah, daga jikewar ruwan sama. Shi yasa nake amfani da lema duk lokacin da ake yin ruwan sama. Nakan yi amfani da lema, tunda naga hadiri ya haɗu in zan fita, nakan koƙari na ɗauki lema na fita da ita. Ah, saboda tsaro ba don tsoro ba. In ruwa ya kawo, sai na yi amfani da wannan lema na tare saboda tsoron jikewar ruwan sama mai dukan tsiya.

To, wannan kalmace babba ta yadda nake ajiye kuɗi. Ina ƙoƙari ina ajiye kuɗi ta ɓangarori da dama tun da rayuwa. Ɓangare na farko nakan yi ƙoƙari nakan adana kuɗi a cikin asusun banki na wanda suke da, hakan yake da matuƙar muhimmanci. Wato adana kuɗi a cikin asusun banki ba tare da kowa ya san ma kana da kuɗi ba. Wannan hanya ce mafi tsaro a cikin duk hanyoyin da nake adana kuɗi. Wato hanyar ajiyewa kuɗi a asusun banki a tura makasi wato ya zamo a matsayin lambobi ba tare da wani ya san ma kana da wannan lambobi ba. Sai kuma hanya na biyu. Hanya ta biyu ita ce hanyar ajiye kuɗi a cikin gida, wuri mafi tsaro da nake dashi. Nakan yi ƙoƙari na adana kuɗina a cikin loka wato lokan cikin ɗakin kwanciyata. Shi ne wuri mafi tsaro wato loka ce mai ban mamaki da ban al'ajabi. Ta inda ake ajiye kuɗin ba wanda zai san da wannan guri sai wanda ya ƙirƙiri lokan da wanda ya siya. Wuri ne mai tsaro a cikin wannan loka wanda wurin yake ta ƙasa ba wanda zai gano cewa akwai gurin ajiyar kuɗi a ciki in ba kai da ka ajiye ba.

To, a gaskiya inda nake so in ziyarta ina matuƙar son in ziyarci wato China. China ita ce gari mar, na farko da nake sha'awar na ziyarta saboda dalilai kamar haka. Dalili na farko China gari ne na tarihi, mai matuƙar tarihi sosai wato a duniya. Ina so na ziyarci irin su gadar da take China. Sannan kuma ina so na ziyarci, bayan abubuwa na tarihi da suke China. Sannan kuma akwai abubuwa na more rayuwa na ci gaba a duniyar ci gaba China wato ta kai ta ɗaya a duniyar ci gaba. Ta gine-gine, dogayen gine-gine da kuma fasaha ta zamani. Ina so na ziyarci Beijing, in naje China saboda matuƙar ƙawar da aka yi wa Beijing. Na gani da idona sannan kuma na shaida, saboda guri ne mai matuƙar birgewa da kyan gani a ido saboda yadda aka tsara shi da kayan, da kayan harkoki na ci gaba da muke da su a yanzu a wannan lokaci.

Eh ƙwarai da gaske, ina matuƙar son kallon wata da daddare. Dalili na kwa na hakan shi ne kallon wata da daddare yana matuƙar birge ni, yana bani ƙawa a yayin da nake kallon wata da daddare. Saboda ya yana bani nishaɗi ƙwarai da gaske. Wato kallon wata da daddare yana sa nishaɗi sannan kuma da wata nutsuwa mai ban al'ajabi da ban mamaki wanda ba wanda zai fuskanci wannan natsuwa, sai wanda yake wannan ma'amala ta kallon wata da daddare, shine zai gane irin nutsuwad da ake magana ake samu yayin kallon wata da daddare. Saboda za kai ta tunani masu muhimmanci a yayin da ba kowa a kusa da kai gurin ya yi shiru tsit daga kai sai kuma hasken wata da taurari masu ban ƙawa a kan doron duniya wato a cikin sararin samaniya kallonsu yaken bada nishaɗi matuƙa sosai da sosai.

To! Ina cin abinci a wurin aiki a cikin ofishi na ne, a-wato a cikin ofishi a kan dani. Mukan yi ƙoƙari mu ci abinci a gurin ofis dani da abokan aikina wanda akan ba mu wannan abinci da misalin ƙarfe ɗaya da rabi na kowacce rana da muka zo gunan aiki. Akan dafa abinci a gurin aiki, sannan kuma azo a raba ma ma'aikata wato mu ma'aikatan da muke ciki a rarraba mana wannan abinci. Sannan kuma kowa yana cin abincinsa a ofishin cin abinci ne, wato inda aka ware wato dani inda ma'aikata ke cin abinci a kowacce rana. A wannan mahalli da aka ware na cin abinci iya na ma'aikata. Ina cin abinci a wannan wuri ne saboda wuri ne da aka ware domin mu ma'aikata mu dinga cin abinci a gurin aiki ba sai muna fita waje wajen masu sayar da abinci mu siyo abinci ba sannan ko kuma mu je mu ci abinci a wani guri. Saboda musamman aka ware mana wurin cin abinci a gurin aikin mu, natsatstse shine wanda aka shirya shi da kaya, alatu yadda ya kamata.

Eh to, yadda muke shaƙatawa lokacin hutu, yanayi ne mai ban birgewa da ban nishaɗi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya. Mukan shaƙatawa ne lokacin hutu wato lokacin weekend, da aka bamu hutu, mukan je ziyara, muga-- ta buɗe ido dani da ahalina. Nakan ɗauki ahalina mu je ƙasashe daban-daban saboda mu je yawon buɗe ido. Misali, a wannan hutu da aka ba mu na ƙarshen zango, mun ziyarci ƙasar wato China saboda ƙasar China ƙasa ce mai tarihi, mai ɗimbin tarihi a rayuwa. Shiyasa mukan ziyarce ta saboda muga abubuwa na tarihi irin gadojin da ke cikin China. Sannan kuma gari ne na, ah, da ya samu ci gaba na zamani wato ɓangaren artificial intelligence da gine-gine na zamani. Mun je mun ziyarci Beijing, babban birnin da ke China saboda ƙyan ƙawar da yake da shi sannan kuma da kyau abin gwanin birgewa. Mun je mun ziyarta, mun yawon buɗe ido a can da ni da ahalina.

To, ni dai ranar da nake zuwa kasuwa wato ita ce ranar Lahadi na kowane ƙarshen mako. A wannan Lahadi, a kowane ƙarshen mako nake ziyartar kasuwa domin siyo abubuwan buƙatu na rayuwa wanda wani san a kayan sawa ke kamani na je wannan kasuwa domin siyayyar kayan sawa. Nakan zuwa siyowa kayan sawa irin su riga, wando, takalmi da hula da sauransu. Sannan kuma wani san nakan iya zuwa kasuwa domin siyo kayan abinci in kayan abinci na ya gabato ƙarowa irin su shinkafa, taliya da mai da sauransu. Sannan kuma wani tarin nakan ziyarci kasuwa domin siyo kayan buƙatu irin na rayuwa wanda ba a rasa ba ko kuma na ziyarci kasuwa domin zuwa jin farashin kayayyakin da ake siyarwa ba tare da siyowa ko mai wannan kasuwa ba. Wannan shine yadda na nake zuwa rana, nake zuwa kasuwa a dukkan wata Lahadi da ke ƙarshen mako.

To, a gaskiya ina yin wanka ne a kullum sau biyu a kowacce rana. Da farko, da misalin ƙarfe shida rabi, bayan na tashi daga bacci, nakan yi ƙoƙari na eh bi ruwan wanka, na shiga banɗaki domin na yi wanka, na cuɗa jikina, na yi fes-fes. Bayan na fito daga wanka, nakan shafa mai sannan kuma na sa siturata wadde ya kamata na sa a wannan lokacin ta gurin aiki ko kuma ta fita yawon shaƙatawa. Daganan kuma nakan ƙara ziyartar banɗaki domin wanka a karo na biyu a wannan rana da misalin ƙarfe huɗu na yammacin kowacce rana. Lokacin bayan na dawo daga gurin aiki, nakan shiga banɗaki na ziyarce shi saboda na yi gabatar da wanka a karo na biyu a wannan rana. Nakan, bayan na shiga banɗaki, nakan gabatar da wanka a nutse cikin kwanciyar hankali ba tare da gaggawa ba. Nakan cuccude ko ina na da tabbatar da cewa na fita tas-tas yadda ya kamata. Bayan na fito daga wannan wanka sai na neman kayan ado na sa saboda zan fita cikin gari hira ni da abokaina ko kuma na je wani gabatar da wani muhimmin aiki a cikin gari.

To, yadda teburinmu yake, ko in ce yadda aka tsara mana teburinmu na gurin aiki. Tsari ne mai ban sha'awa da birgewa ga dukkan wani ma'aikaci a gurin. Ya abin ya birge shi matuƙa gaya, sannan kuma yana da matuƙar kyau. Tsarin yadda teburin aikinmu yake shine fari ne na farko. Teburan masu aiki an tsara su ɗaya na kallon ɗaya, wato suna kallon juna saboda ƙara tattauna abubuwa muhimmai na wajen aiki tsakanin ma'aikata a lokaci guda ba tare da sai ka tashi ka je wani guri ba. Sannan kuma sai tsari na biyu, wato ofishin manaja ko yadda aka tsara shi yana can da bai si bencinsa shi kaɗai. Sannan kuma sai ofishin sakatare mai karɓar saƙuna daga gurin, ah, ah, baƙin manaja.

To gaskiya ne dai bana son cin abincin titi. Dalili kuwa shine abincin titi ba abinci ne mai inganci yadda ya kamata ba. Amma a dole tunda ba yadda muka iya muke kwasar abincin titin nan saboda mu kare kanmu daga kamuwa daga cutar yunwa wato ulcer. Shi yasa duk lokacin da na yi tazara da gida ko na nesa da gida ba yadda na iya sai na ci wannan abincin titi na yi hakuri ba tare da na takura kaina cewa ba yadda na iya ba. Shi yasa nake cin abincin titi duk lokacin da na nesa da gida, na kan ci abincin titi ne saboda na rufe ma kaina asiri, kar yunwa ta illata ni. Wannan shine yadda nake gabatar da cin abincin titi amma ba wai a sarraina ba. Abincin titi abinci ne wanda kowa yakan iya zuwa ya dafa ba ka san wanda ya dafa ba, ba ka san ya ingancin kyan sa yake ko kuma yadda tsarin abincin yake ba. Wannan dalili yasa nake ƙin cin abincin titi. In ba dole ce ta kama lallai sai na ci wannan abinci kuma wannan lokaci ba yadda na iya.

To, gaskiya na kan yi ƙoƙari na je duk gurin da aka gayyace ni da wurwuri, ba wai a makara ba. Na kan je wurin da aka gayyace ni da wuri saboda an riga da an koyar da ni a gida, zuwa wuri da wuri yana da matuƙar muhimmanci ga ayyukan da kake yi. Sannan kuma yakan ƙara nuna cewa kai mai jajircewa ne a kan aiki. Shi ya sa duk lokacin da aka ƙayyade mun zuwa wurin aiki, in misali an ce mun na je ƙarfe takwas na kowacce rana, na kan yi ƙoƙari na isa wannan wuri tun ƙarfe bakwai da arba'in zuwa bakwai da hamsin. Wato na zo minti goma kafin lokacin wannan aiki. Wannan shi yake nuna jajircewa ta da kuma kulawa ta da wannan aiki, kuma da soyayyar da nake wannan aiki. Shi ya sa nake ƙoƙari na kan zuwa wannan da wuri, ba tare da wata tangarɗa ko kuma fashi zuwa wurin aiki ko kuma a makara ba. Na kan yi ƙoƙari na je wurare da wuri wai ba daga baya kamar yadda mutane sukan zuwa ba.

Eh ƙwarai dagaske ina sabonta shirye-shiryen kwamfuta. Dalili naka na yin hakan shine sabonta shirye-shiryen kwamfuta wani nau'i ne na sabonta na'ura domin aiki ingantacce sannan kuma da sauri wajen gabatarwa. Nakan sabonta shirye-shiryen kwamfutata duk bayan ƙarshen wata wato bayan sati huɗu. A kowane wata nakan yi ƙoƙari naga na sabonta shirye-shiryen kwamfutata a dukkan ƙarshen wata domin naga na ƙara saurin wannan kwamfuta da kuma saurin gabatar da aiki a lokacin da ya kamata. Wannan shine yadda nake ƙara saurin aiki a wurin aikina ta wannan hanya da ake shirya, da ake shirye-shiryen kwamfuta da sabonta su.

A gaskiya ne a cikin abin sha da na fi so, na fi son wato apple. Shi ne abin sha na farko da na fi so a dukkan cikin abin sha. Dalili na kwana cewa na fi son apple shine apple wani abin sha ne mai matuƙar daɗi a baki da kuma ɗanɗano a cikin harshe. Sannan kuma baya ga wannan apple yana da sinadarai masu ƙara lafiya a jikin ɗan adam da kuma kuzari da jikin ɗan adam. To wannan dalili ya sa nake ganin apple ya fi min kowane abin sha a wurin sha, a yadda na kasance da yadda na zaɓa.

To, a gaskiya launin tawadar da na fi amfani da shi shine na fi amfani da launin tawadar, ah, baƙi. Saboda launin tawadar baƙi launi ne mai matuƙar kyau. Sannan kuma shine launi wanda aka ba wa ɗalibai damar amfani da shi wajen yin rubutu a aji ko kuma a jikin, ah, takarda. Shi kuma launin, ah, tawada ja shine wanda malamai da lecturerori da professosi suke amfani da shi wajen maka abubuwa da ya shafi, ah, ma'amala da ɗalibai. Shi ya sa nake fi amfani da baƙar tawada da blue tawada wajen gudanar da ayyukana saboda su aka yarje wa ɗalibi ya dinga amfani da su wajen tafiyar da al'amuransa. Baƙi ɗaya. Ta-- shi ya sa na tabbatar da duk lokacin da zan yi aiki da tawada, nakan nemi baƙar tawada, sannan warninsa kuma in babu, sai in nemi blue. Wanna su ne tawadar da aka yarje wa ɗalibi ya dinga aiki da su a yayin da zai yi rubutu. Ba wai ya nemi kowace irin tawada ya aiki da ita ba. Shi ya sa na fi-- nake tabbatarwa da cewa na fi aiki da, da launin tawada baƙa yayin yin rubutu.

To, a gaskiya ni kan na kan yi ƙoƙari na goge haƙora na sau biyu a kowace rana. Dalili na fa na cewa na kan yi bari na goge haƙora na a sau biyu a kowace rana shine na kan yi ƙoƙari duk lokacin da na tashi daga bacci bayan da misalin ƙarfe bakwai da rabi na kowace rana. Bayan na tashi daga bacci, na shiga toilet, na kan ɗauki brush da micellar sannan sai na wanke haƙora na, na cucuɗe su fes fes, na share dukkan wani datti da ya kwana a cikin haƙora na da cikin baki na ba tare da na bar ko guda ɗaya ko saura ba. Wannan yana taimaka min matuƙa gaya na ji bakina yana ƙamshi da annashuwa yayinda nake karyawa da safe ko kuma yayinda na kusanci mutane da magana. Da akan ji bakina yakan yi ƙamshi matuƙa gaya ta dalilin wannan wankewa bakin nawa da na yi da safe. Sannan kuma da daddare bayan na zo kwanciya, na kan yi ƙoƙari na ƙara ɗaukar da jeban ɗaki, na ɗauki micellar da brush, na cucuɗe bakina saboda kar na kwanta da sauran wani, ah, abinci ko kuma wani datti a cikin bakina. Hakan yana taimaka min na yi bacci cikin nishaɗi da annashuwa.

Eh ƙwarai dagaske ina sanya turare kullum. Ƙwarai dagaske. Dalili na kuwa na sanya turare shine turare yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara wa mutum ɗan adam daraja matuƙa gaya. Sannan kuma turare yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar ƙara wa mutum ƙima a cikin mutane. Dalili na kuwa na cewa haka, duk lokacin da nayi wanka na kan yi ƙoƙari na sanya turare. Saboda turare duk lokacin da na shi ga cikin al'umma zai sa a kalle ni a ce "Aaa wannan ɗan gayen yayi wanka sosai da sosai" abin gurgewa abin sha'awa. To saboda wannan dalili na farko na kan yi ƙoƙari na sanya turare. Sannan kuma dalili na biyu na sanya turare shine a duk lokacin da nayi wanka na sanya turare na fi jin daɗin jikina da ƙamshi yana tashi a kusa da ni wanda yake bani nishaɗi da annashuwa. Sannan kuma da natsuwa a wannan lokaci da na sanya turare har lokacin da zan cire wannan kayan ina cikin natsuwa da annashuwa. Saboda wannan turare yana sawa mutum ya ji shi ya samu natsuwa ta musamman a daidai wannan lokaci.

To, a gaskiya yadda nake yi nake taimakawa mutane shine nakan taimakawa mutane da ƙarfi na, ɓangare na farko. Sannan kuma nakan taimakawa mutane da shawara. A lamarin da yafi ƙarfi na, na ba, na sa ƙarfi na sai dai na ba da shawara. Nakan yi ƙoƙari na taimaka ta kowane ɓangare ba tare da na takurawa ko kuma haka ya zamo ba razana gare ni ba. Taimakon mutane yana da alfanu sosai a cikin rayuwa. Wanda duk in dai ka taimaki wani kai ma Allah zai sa taimake ka. Sannan kuma kai ma wataran wani zai taimake ka ba ka san inda ɗan adam ɗan uwanka zai ma rana ba. Shi ya sa taimakon al'umma yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwa. Duk lokacin da ka ga wani ɗan uwanka na cikin neman taimako to ka taimaka masa da iya ƙarfinka. Saboda haka in abu ne mai kyau wanda zai ƙara maka kima a idon Sa. Sannan kuma yakan ƙara yarda da. Ba zaka ƙara Allah zai ƙara yarda da kai. To saboda wannan dalilai masu muhimmai shi ya sa nake taimakawa mutane ta ɓangarori da dama na rayuwa.

A gaskiya, irin miyar da na fi so shine, na fi so a dukkan cikin miya da muke da ita a gargajiyance, ba miyar da na fi so irin miyar taushe. Meye dalili na na cewa haka? Wato, ita miyar taushe miya ce mai matuƙar ban al'ajabi da ban ƙawa da kuma abun al'ajabi da ke gare ta. Abu na farko da na kamata ku sani akan miyar taushe miyar taushe miya ce da ake haɗa ta da ganyeyyaki daban-daban, eh wanda suka ƙunshi su alayyahu, ah daddawa, sannan kuma ya ƙunshi irin su ah yakuwa, ah sannan kuma ya ƙunshi irin su kabewa da irin su kifi da tumatur da ataruhu da sauransu. To wannan ganyeyyaki suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa ƙwarai da gaske wajen ƙara lafiyar ɗan adam. Saboda sukan kare ɗan adam daga kamuwa daga cututtuka iri-iri da suke karewa daga ban ƙasa.

Eh ƙwarai da gaske ina tafiya kasuwanci dani da kawuna yakan ɗaurani akan hanyar tafiya kasuwanci muje fatauci, muje muyi fatauci mu dawo. A wannan tafiyata mu ta kasuwanci muka iya ɗaukar wata uku, mukantafe wurin kasuwanci bamu isa inda mukaya tafe ba saboda tafiya ce da duk inda muka je muka ga kasuwa mukan tsaya mu sare abubuwa muyi gaba sannan mu sai da wannan abubuwa mu ci riba. A inda muka sai da wannan kayayyaki da muka siya mukanyi ƙoƙari mu ƙara siyan wasu mu ƙara tafiya dasu wani gari wanda in munje wannan gari shima mu saida su mu samu riba a wannan gari mu ƙara siyarwa mu ƙara gaba haka har sai munyi wata uku Muna haka sannan sai mu tattara namu ya namu mu siyo kaya me yawa mu dawo dashi cikin garin da muke sannan munzo mu kasa mu sai dashi mu samu ɗumbun riba sosai da sosai. Wannan shine yadda muke tafiya a kasuwanci wato wanda ake cewa fataucin kasuwanci da muke yi tare da kawuna.

Eh, ƙwarai dagaske. Nakan yi ƙoƙari na rufe bakina lokacin hamma. Me daliliya na cewa haka nakan rufe bakina lokacin hamma shine a addininmu sannan kuma da al'adanmu da kuma ɗabi'armu an koyar damu rufe baki yayin hamma. Sannan kuma hakan yana da matuƙar fa'ida sosai da sosai wanda an bayyana mana zahiriyar dalilin wannan rufe baki yayin hamma. Abu na farko da aka bayyana mana shine yayin hamma yana da kyau ace ka rufe bakinka dalili koshi ne karka rufe bakinka daga faɗawa daga shaidan yayi ma fitsari a bakinka wanda a addininmu an tabbatar mana daduk lokacin da ka tashi yin hamma baka rufe bakinka ba shaidan yakan yi ma fitsari a baki. Sai kuma dalili na biyu mukanyi kokari mukan rufe bakinmu lokacin da zamuyi hamma dalili koshi ne ah saboda faɗawa daga ƙwayoyin cututtuka ko kuma wasu ƙwari da zasu iya faɗa ma a wannan lokaci in baka rufe bakinka ba. Shi yasa muke rufe baki yayin da zamuyi hamma saboda wa'anan abubuwa guda biyu.

To, gaishe da mutane, yadda nake gaishe da mutane ya ta'allaka da yanayin wanda zan gaisar. Wannan shi ne yadda nake gaisar da mutane. Ya ƙunshi abubuwa biyu zuwa uku. Da farko, in wanda zan gaisar babba ne, ya girme ni ko kuma ya haifiya ni, nakan durƙusawa ƙasa domin na gaisar da shi na bashi girmansa a matsayinsa na wanda ya fi ni. Nakan gaisar da shi kamar haka. In da safe ne zan ce: "Baba ina kwana? Fatan ka shi lafiya, ya gida, ya yara, ya kowa da kowa." In da rana ne zan ce: "Baba ina wuni? Ya ku ke, ya gida, ya iyalin, ya kowa da kowa. Fatan kuna nan lafiya." In da dare ne kuma zan ce: "Mai barka da dare baba. Fatan kuna lafiya, ya iyalin, ya kuma rayuwa komai dai. Fatan lafiya ƙalau." Sai kuma in kuma na haɗ, in zan gaisar da wanda sa'a na wanda bai fi ni ba, zan iya ce mai: "A, jikira sunansa in ce wane, ya kake? Fatan kana lafiya, ya komai da komai, ya al'amarran rayuwa. Fatan komai dai ba matsala." In kuma wanda ya fi ni ne, nakan fara jira ya gaisar da ni sannan ni sai na amsa. Wannan shine yadda nake gaishe da mutane a takaice.

Eh ƙwarai dagaske ina iya kunna wuta wadda wutan nan kala biyu ce. Nakan yi ƙoƙari nakan iya kunna wuta wato wutan NEPA wanda na riga da na koya ne daga gurin yaya na wanda yake gyaran wuta wato electrician. Yana fita dani gyaran wuta, domin yana koya min yadda ake gyaran wuta. Har a haka, na koyi yadda ake kunna wuta ba tare da wata tangarɗa ta shiga tsakani ba. Sannan kuma nakan yi ƙoƙari ina iya kunna wutar murhu wato wadda ake kunnata da ice, wadda take kamawa balbalbal ta ci da wuta. Ita ma na koyi yadda ake kunnata kuma na ƙware ina iya kunnawa cikin sa'ada da kwanciyar hankali ba tare da ta illatar da ni ko ta cutar da ni ba. Ta wannan hudu na gani kuma nake tabbatarwa da cewa ina iya kunna wuta a cikin salama da sauƙi a kowane yanayi.

Eh ƙwarai da gaske ina iya ɗinka tufafi sosai da sosai. Meye dalilina na cewa haka na iya ɗinka tufafi shine, dalilina na farko na cewa na iya ɗinka tufafi shine ni tela ne, maɗinki mai ɗinka kaya. Na iya ɗinka tufafi ƙwarai da gaske ba tare da wani tangarda ba. Sannan kuma, ah, ni, ah, yayana tela ne, shi ya ɗauke ni tin ina ɗan ƙarami yake koya min yadda ake ɗinka kaya. Har na koya kuma na iya alhamdulillah yanzu nakan iya ɗinka kayan da nake sawa, na ɗauki tufafi na ɗinka har ma nake ɗinka wasu sukan biya ni taro da sisi domin buƙatun rayuwa. Wannan shine yadda nake gudanar da tufafi.

Eh ƙwarai da gaske, nakan yi ƙoƙari sosai da sosai domin ganin na kare wayata daga ƙwayar cuta wato wadda a turanci ake ce mata virus. Ƙwarai da gaske nakan yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙari na domin na ga na kare kaina daga kamuwa da ƙwayar cuta wanda hakan yana da nasaba da kareta daga dukkan wani farmaki da ƴan iska sukke kawowa ko kuma ƙwayar cuta takan yi ƙoƙari ta ziyarci wannan wayata ba. Nakan yi iya bakin ƙoƙari na domin na kare kaina daga kamuwa daga ƙwayar cuta. Wannan shi ne zahiriyar abin da ke faruwa nake kare kaina daga kamuwa daga ƙwayar cuta.

Kwarai da gaske ina zuwa gidan kallon fim sosai da sosai. Saboda a gaskiya na je gidan kallon fim, na kalli fina-finai da yawa matuƙa gaya. A cikin fim har wa wani fim da ake ce wa suna Madugu. Fim ne na Indian beam. Gaskiya fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Sannan kuma ya burge ni ƙwarai da gaske. Saboda zuwa gidan kallon fim yana da daɗin kallo. Ya bambanta da yadda ake kallo a gida. Saboda zaka je ka tarar da mutane da yawa. Wannan koya wannan kallo tare da su ba tare da wani a cikinku ya ji wannan ɗanɗanonsa ba. Wannan dalili ya sa nake ganin kallo a gidan kallon wato gidan fim gaskiya yana da matuƙar daɗin kallo sosai da sosai fiye da yadda zaka kalla a gidanka. Saboda wannan haka na gani zahiri ya ba ni matuƙar kewa da nishaɗi da wurgewa yadda ya kamata. Shi ya sa nake ganin zuwa gidan kallon fim yana da matuƙar burge wa. Kuma ina zuwa akai-akai idan haka za a saki sabon fim. Saboda in za a saki sabon kallon fim muna riga kowa gani muka je gidan kallon fim.

Unguwarmu unguwa ce ta matsakaita ƙarfi wadda take haɗe da cike da talakawa sannan kuma tare da masu kuɗi. Unguwa ce ta-- unguwa ce da nake muke rayuwa cikin farin ciki da annashuwa tsakaninmu da 'yan'uwanmu ba tare da gazawa ba. Muna rayuwa ne tare da nuna kulawa da 'yan'uwanmu da kuma kula da soyayya da dake tsakaninmu. Rayuwar unguwarmu rayuwa ce mai matuƙar birgewa wadda kowane dan unguwa zai so ya yi kala rayuwar da muke yi a unguwarmu. Saboda muna kula da junanmu sannan kuma muna son junanmu sosai yadda ya kamata kuma muna nuna junanmu ƙauna ba tare da tsangwama tsakaninmu ba. Hakan kuma ya bamu damar muna tattauna muhimman abubuwan da zai kawo mana ci gaba a wannan unguwa a tsakaninmu wadda hakan yake taimakawa na matuƙa gaya wajen tafiyar da wannan unguwa al'amuran rayuwar mu zuwa mataki na gaba wanda muke burin kowane dan unguwa ace ya cimma wannan manufa. Wannan yake tabbatar da cewa unguwarmu unguwa ce mai matuƙar daɗin zama da kuma ma'amala mai kyau a tsakanin 'yan'uwa da abokan arziki.

Yadda nake tafiya zuwa wurare ya danganta da yanayin wannan wanda guri zan je. Ina shirya yadda zan yi tafiya zuwa wurare ɓangarori biyu zuwa uku. Ɓangare na farko, duk yayin lokacin da aka ce zan yi tafiya zuwa wurare, nakan shirya kayana a cikin akwati wato wanda ake cewa travelling bag. Da ita wannan nake shirya kayayyakina, da ya kamata ace dukkan na ɗauka saboda gudanar da wannan tafiya. A yayin da na shirya wannan tafiya, nakan yi bankwana da iyayena, da ƙannyena, da abokan arziki. Saboda bani da tabbacin zan dawo gurin su bayan wannan yayin tafiya. Muna gaisawar ƙarshe wanda nake fatan Allah ya sada mu da alkhairi nan gaba. Bayan nayi wannan tafiya, na tafi inda nake so yin nisa. Nakan yi addu'a akan hanya har Allah ya sauke ni a wannan wurare wuri da nake so na idda nufina na wannan tafiya. Wannan shi ne taaƙaitaccen yadda nake tafiya zuwa wurare domin cimma manufa ta rayuwa.

Wato app ɗin da nake amfani da su domin, ah, saƙonni, ah, apps ne da suka haɗa kamar haka. Na farko ina amfani wato da Truecaller wato wata manhaja ce ko wani app ne da ake amfani da shi wajen tura saƙonni da karɓar saƙonni sannan kuma da kira. Sannan manhaja ta biyu ina amfani da Gmail wajen tura saƙonni da karɓar saƙonni muhimmai, eh, musamman wanda ya shafi aiki muhimmi ko kuma ɓangaren rayuwa. Ina amfani da Gmail app wajen karɓar saƙo ko kuma tura saƙo. Sannan kuma ina amfani da WhatsApp wajen saƙonni na yau da kullum, da tattaunawa tsakanina da 'yan uwana, da abokan arziki, da 'yan uwana da abokan makaranta. Ina amfani da WhatsApp wajen tattaunawa da su, wajen tura saƙo da karɓar saƙo. Sannan kuma shi kuma Facebook. Eh, Facebook shi ma wani app ne da nake amfani da shi wajen tura saƙo ko karɓar saƙo daga baƙi wanda ban taɓa haɗuwa da su ba sai ba su taɓa haɗuwa da ni ba. Mukan tura saƙonni wa juna ba tare da mun san juna ba ta hanyar Facebook. Wadannan su ne taƙaitaccen, ah, application da nake amfani da su wajen tura saƙo.

Abin da nake ci a wurin aiki ya danganta da wane abu akayi awannan rana. A gurin aiki akan kawo mana abinci na safe daban sannan kuma na rana daban. Wanda kullin sai anyi wannan abu. To, ya danganta da wannan rana me aka dafa da kuma me kake so kaci awannan rana. Ni dai a cikin ranakun mako, ranar litinin ina zaɓar da safe a kawo min shayi da biredi da bota da ƙwai naci su da sassafe. Wannan abinci yana da matuƙar alfanu ga rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Shi yasa nake jin daɗin cin wannan abinci da safe. Sannan kuma da rana nakan umarta a kawo min wato shinkafa da shinkafa wadda ake ce wa jollof rice. Ita ce abincin da nake umarta a kawo min da rana, ranar litinin saboda shi ma abinci yana da matuƙar daɗi da ɗanɗano sannan kuma yana da alfanu ga rayuwar mu ta ɗan adam yau da kullum. Sai ran talata da safe nakan yi ƙoƙari da sa a kawo min a-a indomie da ƙwai a naci da safe saboda in kashe yunwar da take ɗaguna. Sai kuma da rana nakan yi ƙoƙari in sa a kawo min tuwon shinkafa da miyar taushe saboda naci saboda yana ƙara a kuzari sosai da sosai. Wannan shine takaitaccen yadda nake cin abinci a gurin aiki.

To, ni dai babban burina a gurin aiki shine, aha, ƙarin matsayi. Dalili na ko nan shine babban burina a gurin aiki shine yanzu ina matsayin sakatare na manajan mu ne. To, kuma nine sakatarin sa kuma na hanin daman sa. Wannan dukkan wani aikin sakatare nine ke gudamaimai didda in baya nan. Babban burina a gurin aiki shine na zamo wato MD, Managing Director wanda zan zamo dukkan wasu ma'aikata a ƙasa na suke. Kuma wannan burin nawa na ɗauko shi ne tun ranar da na fara aiki. Saboda ina so na kawo cigaba a cikin al'ummar mu. Sannan nima na ba da gudummawa ta, awannan ma'aikata da nake aiki, a sanda ni cewa a matsayin manaja wa ne, yayi ƙoƙari sosai da sosai wajen kawo cigaba a wannan ma'aikata. Shi yasa na ƙudarta niyyar cewa in sha Allahu, sai na zamo man MD, wato Managing Director yau ko ba jima ko ba didi. Wannan shine babban burina a gurin aiki, na zamo Managing Director da ke gudanar da al'amuran wannan ma'aikata da nake aiki gaba ɗayan ta.

To, a gaskiya, Ah, mayakan da nake amfani dasu, mayakane masu matukar muhimmanci da daraja sannan kuma masu alfanu ga jikin ɗan adam. Ina amfani da mai a ƙalla kala biyu zuwa uku wanda nake ma'amala dasu yau ko rana. Na farko ina ma'amala da man family. Man family mai ne mai matuƙar kyau kuma da lafiya da kuma ƙara lafiyar fata a jikin ɗan adam. Wannan mai yana da matuƙar daraja sosai --sosai sannan kuma mai ne mai tsada mai kuma kare lafiya da kare jiki daga kamuwa daga cututtuka da ke jikin fata. Sannan kuma ina amfani da mai--mai gurguwa, wanda kowa ya she da, a, kyau man mai gurguwa ta ɓangarori da dama wanda al'umma da dama sun ce da shi saboda yadda yake da maganunuwa ko ince sinadarai wanda suke kashe ƙwayoyin cututtuka da suka shiga jikin fatar ɗan adam. Wannan dalili ya sa nake amfani da wa'annan man shafawa domin kare kaina daga kamuwa daga cututtuka.

Na'am kwarai da gaske. Ina koyan wata yare bayan yaren da nake ji, wato yaren Hausa. Naka ina koyan yare a ƙalla bibbiyu zuwa uku a wannan yanayi da nake ciki yanzu. Yare na farko da nake koya shine yaren Turanci. Na yi nisa kwarai da gaske matuƙa a cikin koyon yaren Turanci. Saboda yanzu haka nakan iya rubutu da Turanci. Sannan kuma dukkan wani rubutu na Turanci nakan iya karantawa. Zan iya ce ma de yanzu a matsayina na yaren Turanci na zama native. Fluent English nake iya rubutu. Sannan kuma yare na biyu da nake koyo shine yaren Arabi. Yaren Arabi da gaskiya ban yi nisa sosai ba. Yanzu ne nake fara koyansa. Saboda yanzu dai nakan iya rubu-- nakan iya karanta wani rubutu amma rubutunsa yakan yi min wahala gaskiya. Shine wannan yare na biyu kenan da nake koya. Yare na uku kuma ina koyan French. Shima French gaskiya yare ne da nayi zurfi sosai a ciki wanda nakan iya rubutawa. Sannan kuma nakan iya, ah, karantawa. A cikin wannan yare na French, wannan in ka haɗa yarinka kenan, ya tashi yare uku da nake kan koyo yanzu haka.

A gaskiya yadda nake neman izinin hutu, a hanya ce mai matuƙar banƙawa da banmamaki a gurin aikina, wanda har wasu sukan yi mamaki ta yadda nake gudanar da wannan neman izini da gurin aikina ba tare da wata tangarɗa tashi ga ciki ba. Da farko yadda nake yi wajen neman aiki a gurin aikina shine nakan nemi izini ne ta siga kamar haka. Da farko nakan zuwa na sami ubangidana wato manajan gurin aikinmu. In naje sai in je mai a kalat tausayi. Bayan na jagarumin aiki wanda ya yaba min sosai sai ya tambaye ni, "Me kake son yi?" Sai ince "Manaja in ba damuwa, da Allah za a iya ba ni hutu na tsawon sati ɗaya saboda ina so ni da iyalina mu je mu zaga duniya, mu ga duniya me take ciki saboda hakan zai matuƙar ƙara dangon ƙauna da ke tsakaninmu sosai da sosai." Na mararrece mai sosai yadda ya kamata. Ganin yadda na mararrece sai manaja ya amince mun da wannan hutu, ya bani izinin tafiya hutu ni da iyalina mu je muyi sati ɗaya ko biyu sannan mu dawo a ci gaba da fafata aiki yadda aka saba koyaushe a kowane lokaci.

To a yanzu dai gaskiya abin da nake son canzawa a gurin aiki bai wuce na'ura mai ƙwaƙwalwa da nake aiki da ita a wannan wajen aiki ba. Saboda duk aikin da nake yi, ina yin aiki da na'ura mai ƙwaƙwalwa ne. Don haka lokaci zuwa bayan lokaci ya kamata ace ina canza ta. Dalili na na son canza wannan na'ura mai ƙwaƙwalwa a yanzu shine, ah an riga da an yi eleventh generation wanda tawa kuma tenth generation ne wanda ina buƙatar upgrading in koma daga tenth generation zuwa eleventh generation saboda tafiyar da ayyukana yadda suka kamata cikin sauri da hanzari da ƙwarewa na wannan na'ura. Saboda eleventh generation tana da features muhimmai wanda tenth generation ba ta da shi. Wannan shine babban burina a gurin aiki naga na canja kwamfuta ta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa from tenth generation to eleventh generation wanda a yanzu haka su ne kwamfuta masu performance, masu reliability sannan kuma masu ƙarko da ƙarfin batiri wato longevity. Wannan shi ne babban abin da nake son canzawa a wurin aikina.

To a gaskiya, a dukkan cikin launuka kowacce tana burge ni amma an ce wata kusan ta fi wata kusa. Shi yasa nake ganin a cikin launukan dole za a samu guda ɗaya wadda ta fi burge ni a kan dukkan sauran. Ni dai a gaskiya launin da ya fi burge ni fiye da kowane saura a cikin launuka shine launin fari. Meye dalilina na faɗar haka? Dalilina na faɗar hakan shine launin fari daga ni ke nan a ra'ayina launi ne wato shugabannin-shugaban launuka. Saboda shine wani babban launi ko in ce jagoran launuka a dukkan cikin launuka. Saboda launin fari launi ne mai matuƙar kyau da ban ƙawa sannan kuma mai kyau launi ne mai ma'ana a cikin rayuwa. Dalilina na cewa haka shine fari launi ne da yake ƙara hasken ido sannan kuma launi ne da yake nuna tsaftak-tsafta ga kowane muhalli. A duk lokacin da aka yi amfani da farin, ah, lokacin da aka yi farani da farin launi in dai an sa fari akan yi ƙoƙari a kiyaye shi sosai da sosai saboda tabbatar da inganci sannan kuma da tsaftar wannan guri.

To, a gaskiya inda nake son ciyarwa ciyar da hutu shine ina so in ciyar da hutu na a garin wato Istanbul. Wato Istanbul gari ne na tarihi matuƙa sosai da sosai. Wannan dalili ɗaya daga cikin dalilan da yake sa nake so na je Istanbul shine gari ne na tarihi wato a turance historical historical country wanda a duk duniya ake zance ake magana sannan kuma ake son ziyartarsa saboda a gano gidajen tarihi da abubuwan tarihi sosai da sosai a can. Abu na biyu, Istanbul tana da matuƙar kyau da ƙawa da fasahohi na zamani da ci gaba da aka samu na zamani. Wannan ma ya taimaka ƙwarai da gaske wajen jin sha'awar cewa ya kamata na je Istanbul ciyar da hutu saboda guri ne mai matuƙar ƙawa da banbarge wa. Abu na uku, Istanbul guri ne ko ince gari ne na musulmai wato ƴan'uwana shi yasa nake ƙoƙarin naga naje na ziyarce su, nakai musu naje hutu a wannan garin nasu.

Eh ƙwarai dagaske ina cin tafarnuwa sosai da sosai. Saboda tafarnuwa a daya daga cikin wasu kayan itace ne, na gargajiyance wanda suke da alfanu sosai da sosai a jikin ɗan adam. Wannan dalili yasa nake matukar cin wato tafarnuwa wanda har wani kan aken yi ƙoƙari a daka min yaji da ita wanda ake ce wa yajin tafarnuwa. Ƙwarai dagaske yajin tafarnuwa yana da matuƙar daraja da kuma alfanu a jikin ɗan adam wanda yakan kashe ƙwayoyin cututtuka da dama wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Sai dai shi kuma tafarnuwa tana da wani banzan abu wanda in dai ka ci ta shikenan kuma zaka dinga wari a cikin al'umma. Shi yasa nake ƙoƙari duk lokacin da aka ce na ci tafarnuwa nakan ƙin ko kuma nakan yi nesa daga al'umma saboda kar warinsa ya shafi wannan al'umma da ke kewaye dani. Wannan shine yadda ake nake cin tafarnuwa kuma nake son tafarnuwa a cikin itatuwan da muke dasu.

Ƙwarai dagaske ina zuwa aiki lokaci daidai. A duk lokacin da aka ce yau an wayi gari na samu wani aiki wanda aka sa mai ƙayyadaidan lokacin da ake buƙatar in je wajen aikin nan to gaskiya nakan yi ƙoƙari matiƙa gaya domin na ga wannan aiki. Na je akan lokacin da aka ƙayyade mun. A duk lokacin da aka bani aiki aka ce ana buƙatar na je misalin ƙarfe takwas na safiya to na kanyi kokari na isa wannan guri misalin ƙarfe bakwai da arba'in da biyar zuwa bakwai da hamsin da biyar wato na isa gurin da minti biyar kafin lokaci ya cika. Wannan shine yadda tsari na yake, na zuwa gurin aiki a cikakken lokaci ba tare da ƙin, ba tare da tauye mudu na wannan lokaci ba. Wannan kuma ya samu asali ne daga gurin mahaifina wanda ya koyar da ni sannan kuma ya faɗa min muhimmancin lokaci. Zuwa, zuwa gurin aiki a daidai lokacin da aka ƙayyade tun ina ɗan yaro shiyasa na riƙe wannan fatawa tasa nake aiki da ita nakan zuwa gurin aiki a lokacin ƙayyadadde da aka ƙayyade mun naje a daidai.

To a gaskiya nakan yi ƙoƙari na ƙidaya kayayyaki, a sau, sau biyu, sau ɗaya a dukkan karshen mako. Amfanin yin hakan da kuma dalilin yin hakan dalili na farko shine nakan yi ƙoƙari dukkan wani kaya da yake cikin gidana, kayan sawa ne, kayan abinci ne da sauransu. Nakan yi ƙoƙari na ƙidaye su a dukkan karshen mako saboda na, na ga abubuwan da nake buƙatar na siyo sannan kuma abubuwan da bana bukatar na fitar da su daga wannan gida. Wannan yana taimaka mun ƙware da gaske wajen cimma manufar ko wanne abu ya zamana ina da shi a lokacin da nake buƙata. Dalili na biyu shine wannan abin yana taimaka mun matuka ƙwarai da gaske wajen sauƙaƙa mun abubuwan da nake buƙata a wannan lokaci wanda bani da su. Nakan samu damar siyo su a daidai ba tare da na sha wahalar siyo wa ko kuma na yi kuskuren siyo wa ba. Ta dalilin wannan, a, ta dalilin wannan ƙidaye kayayyaki nawa nake buƙatar na yi amfani da su a wannan zamani ko kuma wannan ƙarni.

Iyani, ina kare kaina daga, daga cizon sauro ta hanyoyi mabambanta wanda kuma ya kamata kuma suka dace da wannan, a, hanyoyi da ya kamata ina kare kana daga cizon sauro. Hanya ta farko da nake amfani da ita wajen kare kaina daga cizon sauro ita ce amfani da gidan net wato net da ake cewa a turance gidan sauro wanda duk lokacin da zan kwanta ko kuma zan yi wani abu nakan yi ƙoƙari na shiga cikin wannan net saboda yana bani kariya daga ka-kamuwa daga cizon sauro a kowane yanayi. Sannan kuma hanya ta biyu da nake kare kaina daga cizon sauro ita ce amfani da maganunuwa na kashe sauro irin su maskito da ake siyarwa sannan kuma hada da maganunuwa na sauro da ake fesa wa a cikin daki mabambanta wanda suke iya hana sauro cizon mutum ko kuma ya kashe shi ma gaba ɗaya. Wannan sune hanyoyi guda biyu da nake amfani da su wajen kare kaina daga kamuwa daga cizon sauro a kowane yanayi.

To, a cikin abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiya suna nan da yawa sosai da sosai amma bari na lissafo kaɗan daga ciki abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiyata. Abu na farko da nake yi domin kiyaye lafiyata shine, a, ina, a kowane ƙarshen wata, ko in ce a kowane ƙarshen har samuni nakan yi ƙoƙari na ziyarci asibiti domin ganin likita ya duba, a, lafiyar jikina, ya tabbatar min da cewa ba wani abu da yake damuna wanda zai cutar da ni. Wannan hanya ita hanya na farko da nake amfani wajen kare lafiya. Sannan hanya ta biyu, nakan yi ƙoƙari na kare kaina daga kamuwa daga cututtuka ta ɓangarori da dama musamman ta ɓangarun gudu, a, gudun, a, gurare marasa kyau masu datti wanda yakan iya kamuwa daga ƙwayar cuta in ka zauna a wannan guri. Ina taka tsantsan ƙwarai dagaske, wajen gani na kare kaina daga, da guje kaina daga irin wa'annan gurare da suke da ma'amala ko kuma suke da ta'amali da ƙwayoyi masu cutarwa a jikin ɗaɗi.

Na'am ƙwarai dagaske, ina yin barci da rana amma ba wai kullum ba. Ina yin barci da rana ne a duk lokacin da na samu dama a yin barci da rana. Wato duk lokacin da na samu dama bani da aikin yi da rana, nakan yi ƙoƙari na ɗan kwanta barci saboda na rinsa, na rage gajiya a wannan lokaci. Me alfanun yin barci da rana? Alfani, barci da rana yana da alfanu ƙwarai dagaske a jikin ɗan adam. Barcin rana yana taimakawa ƙwarai dagaske wajen, eh, sauƙe gajiya da ɗan Adam a yayinda kai aiki ka gaji, eh. In ka kwanta barci da rana, kakan samu natsuwa da kwanciyar hankali sannan kuma gajiya takar raguwa ƙwarai dagaske matuƙa gaya. Wannan dalili yasa nake yin ƙoƙari duk lokacin da nayi aiki da rana na gaji, nakan ɗan ware awa ɗaya zuwa biyu na kwanta barci saboda na rinsa na sauƙe gajiyar da ta dame ni a wannan aikin da nayi na cikin wannan rana. Ta wannan nake tabbatar da cewa ina yin barcin rana a kai a kai duk lokacin da na samu dama.

Eh ko da gaske ina shan madara sosai da sosai, saboda madara tana ɗaya daga cikin abubuwa masu gina jiki wanda suke da daɗi. Ɗanɗano sannan kuma sukan gina jiki a jikin ɗan adam. Suna da matuƙar amfani sosai. Shi yasa na kan yi amfani da madara a kai a kai domin sha saboda na ƙara kuzari da kuma ƙara lafiyar jikina. Ɗaya madara tana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke da wato wani a-abi da ake cewa "protein" da yake ƙara lafiya ga ɗan adam.

To a gaskiya, ni dai irin kiɗan da nake son ji kiɗa ne wanda ake ce mai kiɗan ƙoroso. A cikin dukkan wasu kiɗaɗɗuka da ake yi a faɗin duniya, babu kiɗan da yake birgene, yake da matuƙar ƙawa, yake ba ni nishaɗi kamar a ce an zo kiɗan ƙoroso. Wannan wani kiɗa ne da ake yin sa da ganga, sannan ake yin sa a yayin biki saboda nuna murna. Ga wannan bikin da ake yi, ana yin kiɗan ƙoroso ne. Maza ne suke zuwa yin kiɗan ƙoroso da gangunansu su dinga bugawa a wannan gidan biki domin fitar da sauti mai daɗin gaske saboda yana sa natsuwa da annashuwa sannan kuma ya kan ba da farin ciki sosai da sosai a yayin da aka, ke gudanar da wannan biki. Wannan dalili yasa nafi son kiɗan ƙoroso a kan dukkan sauran kiɗaɗɗuka da muke da su na zamani sannan kuma da na kaka da kakanni.

Ina wanke tufafina ne sau ɗaya a kowane ƙarshen mako, wato rana ɗaya a dukkan bayan kwanaki bakwai. Nakan yi ƙoƙari na tara dukkan kayan da na sanya a wannan cikin sati domin na wanke su da dukkan wani datti da ya kama su. Nakan wanke tufafina ne, wato ranar Lahadi na kowane ƙarshen mako a kowane sati.

To ƙwarai, ni dai gaskiya yadda nake zubar da shara, a, eh, yadda nake zubar da shara, hanya ce mafi sauƙi da al'a don tsaftace muhalli. Nakan yi ƙoƙari na zubar da shara a wurin da ya kamata na zubar da wannan shara, ba tare da na kwakura wa wanda suke kusa da ni ko ma'abota na ba, har su takura. Nakan zubar da shara ne a inda ya dace, wanda nakan zubarwa a cikin abun da ake cewa dustbin, wato kwandon zubar da shara. Mukan yi ƙoƙari mu zuba wannan shara a ciki, wanda in kuma masu kwashe shara sun zo duk ƙarshen sati, sukan tattare wannan kwandon shara su zubar da, su zuba wannan shara da take cikin wannan kwandon shara zuwa motar su ta ibar shara. Wannan shi ne yadda nake zubar da shara a takaice.

A gaskiya ni dai na fi son tufafin auduga akan tufafin siliki. Meye dalili na na faɗan hakan? A dalilina na faɗa hakan kan cewa na fi son tufafin auduga akan tufafin siliki dalilai ne da za su biyo baya kamarhaka. Dalili na farko shine tufafin auduga tufafi ne mai matuƙar kyau da daraja sannan kuma mai muhimmanci da ya kamata, asan cewa tufafin auduga yana da inganci sannan kuma yakan rufe sutura, yakan yi sutura mai matuƙar kyau da za ta kare ka daga bayyanar tsiraici. Shi kuma tufafin siliki tufafi ne na kayan ado, kayan ƙalƙyali da walwali wanda a addinan ce da hukumance ba a yarda maza suna aiki da shi ba sai mata. Wannan dalili ya sa ba na son tufafin siliki kuma ba na sa shi. Nake sanya tufafin auduga wanda aka sarrafa auduga aka yi tufafi irin su wando da riga da hula da sauran su. Wannan shi ne yadda nake sanya tufafin auduga.